Eh ina koya wata yare yare kamar English ina ɗan koya musu haka a gida. Lokacin da na je aiki na dawo sai in dauke takadda ina koya musu in rubuta musu in karanta sai su kuma su biyo ni.

Ni iya sani na wanda yake ƙakafa mun baya shi ne Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da taimakon Allah da kuma sai iyaye na su ne su na ƙarfafa mun baya domin in samu nasara a rayuwa na.

Eh kwarai kuwa ba wai kukka ne ni ke ba, amma wato, shi albasan in dan kana yin kasa sai ka gani dole ne idon ka zai fitar da hawaye. Saboda, wato zafin shi ba wai kukka ne ni ke ba.

To abincin da ya rage kowa ce, kama ai abinci da daddare sai ya rage. To da safe zan iya cin abincin, idan bai lalacewa kenan. Amma idan na duba kuma naga abincin ya lalace, za mu zubar da shi.

Ina share ƙura kowane rana aƙalla so biyu a ɗakina. In share duka in bi kowane lungu lungu. In share su duka kafin in je aiki kuma idan na dawo aiki in sake sharesu kuma.

Eh a gaskiya ina so in canza wato shagona in mai da shi kato wanda za kawo mun kaya in samu gurin da zan saka su saboda shagona ya yi mun ƙarami.

Ni inaso inbuga kolo ne kolo kafa, akoyau she inayi esesais ina buga kolo na kafa kowane ya maci na rana. Duk yamma ina je fit se inbuga kolo na kafa.

A'a, ba na so ba kwata kwadam ba na so ba gabaɗaya saboda bai yi min ma dadi ba. Ni dai hakadai kawai ba na so ba, ba wai wani abu ne ba amma ni dai ba na so ba kuma har yau har gobe ba na so.

A yanzun haka 'yan uwa gida mu, 'yan uwa gida mu a dangin mu kina su guda talatin ne. A yadda na sani kuma ina kirga su kenan. Duk 'yan uwan mu ne su guda talatin.

Eh ina duba sakoni a aƙi aƙalla ko wanda rana sau biyar ne. Zan naje wurin aiƙi ina duba sakoni na aƙalla sau biyar.

A'a ba na shi tafarnuwa ba, ba na shi sa. Saboda ko mutum da yana cin sa ma, bana son je kusa da shi saboda warin sa. Dalilin da ba na son in sha tafarnuwa ba ke nan, yana da wari sosai.

Abincin da yake sani jin daɗi shine tuwon sokora. Ace aƙalla in samu tuwon sakwara ko da yamma ko da dare. To shi ya yi mun kyau kuma yana sani jin daɗi.

A'a ni fa a gaskiya na fi son fanka fiye da AC. Saboda AC yana yi mun jikina yayi sanyi da yawa, so duk da haka ban saba da shi ba. A yanzu na fi son fanka fiye da AC.

Eh, ina son zuwa bakki na kallo in je fit, ban kala yadda ana buga kallo ana wasa. Mutane su taro sosai to shine ya fi bani sha'awa.

Ina cajin wayana aƙallasu biyu a rana. Idan nay caji da dare sai kuma in yi da safe to shi kenan. Ba zan sake ba sai kuma watara na. Ko ince sai gobe kuma.

Eh, a wurin aikin mu ina hutawa sau ɗaya. Idan na je wurin aiki da safe zuwa da rana, kaman ƙarfe ɗaya sai muje break wato nan ne zan samu lokacin hutu.

Ina ajiyar takaddun aiki na a wurare guda biyu, wadansu a banki wadansu kuma a gida. Akwai wanda zan yi fotokofi nasu in ajiye a gida, akwai wanda kuma zan yi fotokofi nasu in kai su banki sai a ajiye mun.

Eh, ina tunar abubuwa da dama sosai a yaranta na, kama su gudu a ƙafa ko kuwa a gudu da taya da kuma sauransu. Da itan makaranta.

Ni na fi so miyan zogale ne sosai tun na yaro ƙarami. Na fi so miyan zogale, doruwa da ai miyan zogale. Ina ci abinci da yawa sosai sosai kuwa gaskiya.

Ko wani rana ina wanke kaya na, in share daki na kuma in wanke motar wanda zan hau in je wurin aiki a kowane rana a gida, kafin in fita wurin aiki, aikin da nake yi a gida kenan.

Eh, muna da WiFi a gida muna amfani da shi da kuma wanda ya zo ma, ya zo sabo gida shi ma zai yi amfani da shi. Za mu connect mishi a waya sa, sai ya yi amfani da shi.

Eh ina yin barci da rana. Zan, na yi aiƙi na gaji, zan iya kwanta sai in yi barci da rana. Amma ba kowani rana ba, sai ran da na gaji shine zan iya yin barci da rana.

Eh ina son kallon wata da dare, saboda da daren idan wata ya fita. Ni a ganina abin sha'awa ne kuma abin mamaki ne kuma ina murna sosai da nake gan aske na wata ko wane rana.

Ina son faka na tana gudu sosai saboda ni gaskiya bana son zufa kuma ina so a ce ina kuna faka a ƙure musha adjust domin in samu iska sosai.

Ina amfani da anu dama na. Mafi yawan aikin da nake yi ina amfani da anu dama ne saboda shine nake yin komi da komi da shi, sai dai anu agu shi ace yana supporting ne kawai.

An haife ni a wata na ɗaya wato watan da ana kiran shi wata Janaury kenan wata na ɗaya da kuma kwana ɗaya. A ranan ne aka haife ni.

Eh ina so karanta littatafai sosai. Duk littafin da na gani ya yi mun kyau. Ina da buri sha wa sai na karanta ta har na kai karshe in gane abun da littafin yake magana.

Ina so in je gida in gaishe da mahaifiyata da kuma mutanen da suna gida. Dukansu in gaishe su, in yi kwana biyu a ƙarshen mako nan sai in dawo.

A gaskiya na fi so nama kaza, nama kaza da kuma nama tolo-tolo, sune sun fi dadi kuma sune na ke son su sosai a gaskiya.

Ina ji hayaniya ne kaman irin ana damuna ne, ana damuna sosai. Idan na ji wani sauti ko kuwa hayaniya mutane, saboda haka nima bana son jin hayaniya saboda yana damuna sosai.

Da safe, eh ina fi da kuzari da safe ne saboda wannan lokaci shine lokacin da akwai ƙarfi tukuru saboda bai yi wani aiki ba. Amma da yamma da na yi aiki na gaji bana fiya da wani kuzari.

Eh, ina karanta jarida kullum, kowane rana. Ina karanta da safe kuma in karanta da yamma. Ai, ita jarida abun karantawa ne sosai. Yana da amfani kasan abun yake faru a ƙasarka.

Eh, ina yi waƙa cikin zuciya ta musamman lokacin da na zauna ni kaɗai, zai iya yi waƙa a cikin zuciya. Ko kuwa na tunar da wani abu wanda ya taɓa faru, zai iya yi waƙa cikin zuciya ta.

Akwai wani burodi mai suna alheri. Aiwannan burodi yana da daɗi sosai kuma shine nafi so. A kowane rana ina cinta sosai gaskiya. Burodi na tana da kyau mai suna alheri.

Ina shaƙatawa ne tare da abokaina mu je gurin kallo mu je field, mu duba yadda ana buga kwallo. Watara na mu ma zamu shiga cikin field mu ma ana kallon mu muma muna buga kwallo. Haka na ta shaƙatawa a lokacin hutu.

A'a, na fi so alkalami sosai saboda ita ne kana rubutu, za ka ga rubutun ka ya fita sosai, zai fita daidai wanda mutum zai iya gani kuma ya karanta. Amma ita fasir ba ya fita daidai wanda mutum zai iya gane ba.

Ina sha ruwan ɗari takwas kullum a kowane rana. Ruwan ɗari takwas ne ina sha ni kaɗai ba tare da ma na ba wani ba ƙenan. Idan na ba wani kuma zai kai aƙalla kama dubu daya da dari takwas.

Mahimmacin a cikin abokaina shine mu yi tafiya tare, mu taimake juna kuma mu bayar ma juna shawarar mai kyau, mu bayar ma juna shawarar mai inganciwa da zai taimake mu dukanmu.

Kuɗin wutar lantarki a wata dubu talatin ne nake biya a gidana duk kowane wata. Ina biyar su dubu talatin na wutar lantarki a wata a gidana.

A'a a gaskiya ba na so wurare masu hayaniya ba. Saboda ni surutu mashi ne damuwa na ba na so wurare masu hayaniya ba. Na fi so wuri mai natsuwa shiru shine nafi so. Ba na so wurare masu hayaniya ko ta ina ba, ba na so.

Eh ina son ɗakina yayi haske sosai ma saboda an yi shi cikakkuwa kanayi abu cikin duhu ba kyau ba dole ina so wato ɗakina tayi haske sosai.

Eh, ina sara ayukan da su fi mu mahimmanci in ba su lokuta su. Duk harkan da na so yana da mahimmanci a gare ni, zan ba shi lokaci da dama yanda zai yi shi. Taya zai yi, taya zan fara? Domin bana so in samu damuwa wannan harka ba.

Eh, nasaran da nake samu a aiki, ko ita ce nasarorin da nake samu a aiki shine, ai customers suna so na. Duk abun da nake yi suna yarda da shi kuma sun sani cewa ina yi musu adalci kuma ina yi shi da kyau kuma ina yi shi da kyakkyawan niyya.

Ina bayar da ra'ayina ne a cikin natsuwa da zurfin tunani, yanda kowa da kowa zan fahimci abin da nake magana kuma muyi amfani da shi saboda mu samu karuwa a wurin aikimu.

Eh to, jakan da nake riƙe shine fari ne. A na wa ra'ayi na fi riƙe jaka fari shine a fimun. Duk lokacin da zanyi tafiya, jaka na zaka gan shi fari.

Eh Tabas ina sha ruwa mai sanyi saboda nima in ruwa bashi da sanyi ma bazan iya sha ba saboda ina ganin ma kama ban sha ruwa ba amma zan ruwa akwai sanyi zan iya sha kuma ya rage mun wato kicin ruwa.

Da farko idan na farka da safe, zan tashi in yi addu'a sai in yi alula na, in yi sallah. Bayan haka sai in kama wato wanke-wanke na wato kaya na.

Eh, kidan da nake so ji shine kidan na Hausa mai suna jita. Wannan kida ne nafi so sosai kuma shine nake so in ji a kowane lokacin da na so in ji kida.

To, duk lokacin da na kamu da mura ina je chemist ko hasibiti sai su bani magunguna wanda ina amfani da su kuma ina warke mu mura. Na riga na sosu in dan na je chemist ko asibiti sai in musu bayani su bani wani magunguna sai in sha kuma mura zai tafi insha Allah.

Eh, ina so bude taga a ɗaki bisa ga zan akwai zufa kuma ba wuta ba. Zan iya bude taga saboda iska ya samu ya shigo, so sai ɗaki dan sanyi. In ba haka ba, idan ka rufe taga duka kwana lokaci, ɗaki ka zai zafi.

Eh Tabbas ina yin wuta da itace amma ba ko wani lokaci ba. Wani lokaci ina yi da gawayi, wani lokaci kuma ina yi da gas amma ina yi wuta da itace ma du. Zata kama kenan.

Eh, malamin da na fi so shi ne malamin da zai koyar muka abu. Sakani shi da Allah ya kuma tabbata sai ka san wannan abu kafin ya bar ka. Shi wannan malami shine na fi so saboda yana koya muka karatu sakani shi da Allah ne.

Ni a gaskiya na fi so damina a kowanne shekara. Na fi so damina, lokacin damina na ke ji daɗi. Saboda wannan lokaci akwai abubuwa sosai. Wanda mutum zai yi kuma ya samu kuɗi.

Kayan daki da na fi so shine atere, ga wardrobe na mai kyau, ga gado na mai kyau, ga kuma tas wanda na sa a kasa, ga kuma TV, ga kuma rediyo da sorasu.

To bani de wani lamba me albarka amma lamba me albarka na shine lamba 7. Itace ina gani me albarka na ma bani da cikakke lamba me albarka.

Abin da nake ji tsoro shine rashin lafiya. Ace rashin lafiya ya same mutum wanda ba zai iya yin komi ba, to wanene zai taimake ka? In ba kai ne ka da lafiya, za ka samu lokacin da za ka yi abin da za ka yi don samu abin rufe asiri ba. In ba ka da lafiya, wanene zai taimake ka? Abin da yake ji min tsoro kenan a rayuwa.

Eh ina yin kiran bidiyo amma ba kowanne lokaci ba sai dai in idan taka ma. Sai in kira domin in ga wannan mutumin. Kama mutum wanda ya dai kwana biyu ba mu ga juna ba sai ya kira shi a bidiyo sai mu gasa kuma mu dangani fuskan juna.

Eh ina sarƙaƙƙe gidana sau biyu a kowane rana. Da safe dan na fita kafin in je aiki, in sarƙaƙƙe gidana da kuma dan na dawo da yamma, in sake sarƙaƙƙe gidana kafin in kwata yi bacci.

Eh tabbas ina daidaita aiki da rayuwa ne a lokacin da na so cewa wanda na kwanaki na aiki ne, zan je aiki. Kuma a lokacin da wanda na kwanaki na hutu ne sai ina gida ina hutu abina, ina yi rayuwa na.

Eh, ina karɓa kira a aki so ɗaya wa. Wani lokaci zai kai so shida. Wani lokaci zai kai so bakwai zuwa tara aka. Ina karɓa kira a aiki sosai gaskiya.

Eh, nafi so kayan zaki gaskiya bana so kayan gishiri ba kayan zaki ne nekeso amma bana sha su da ya waba. Bana so yayi zaki da yawaba, de de de shine ina so amma kuma bana so kayan gishiri ba.

Eh sosai ma ina jin tsoro kwari saboda ba na so su shiga mun ɗaki ba. In su shiga muka ɗaki gaskiya akwai matsala. Zasu haife muka da cutuka dabban dabban wanda kai ma zaka risa ya ne ka samesu.

Eh ina so abinci mai yaji amma ba da yawa ba. Amma a ci abinci dan yaji kaɗan wanda yankana shi ma zaka ji. Eh akwai ɗan yaji kada kada amma ba wannan da yawan da zaka saka yaji a abinci sosai. A'a amma dai ɗan yaji dai, dai-dai-dai na so.

Eh sosai ma ina ƙitire ƙafafuwa na lokacin zuma yayinda ina zuma, ko in lokaci ina ƙitire ƙafafuwa na a lokutan da dama zan naso in zama kina.

Eh, sosai ina duba daftar na kuɗi. Ina duba daftari na kuɗi, a lokacin da ya kamata in duba kuma menene yake wurin ina so in fahimta sai in duba waton daftari na kuɗi.

Eh ina iya dinka tufafi a hannuna. In za tufafina ya dan yage, zan iya ɗinkata da hannuna ba sai lalle na kai ma tela ya taimake ni ko kuwa ya ɗinka mun ya karɓa mun kuɗi ba. Ina iya dinka tufafina da hannuna da kaina ma a gida na.

Eh ina amfani da kunun waya. Dan ina son in ji magana da kyau sai in sa a kunne na domin in ji magana. Misali ina son in ji magana kuma a guri akwai hayaniya sai in saka a kunne waya sai ina ji.

Eh ina iya rera waka amma kamana zona ni kaɗai ko kuwa mutane kaɗan. Ba wai mutane da yawa sai in kama rera waka ba zan iya ba. Amma ni kaɗai aka karɓo ko ni da abokaina zan iya rera wakan da nake so in rera.

Eh, ci abinci da cokali ko da hannu ya dangana daga irin abun da kana ci. In zan, ina ci shinkafa to zan yi amfani da cokali. Amma in dan tuwo ne ina ci, zan yi amfani da hannuna, wanke hannuna sai in ci.

Eh, abun da yake sa ni dariya shine farin ciki da ƙwanciya hankali. Duk yaya in dan baka da farin ciki da ƙwaciya hankali ba ba za ka iya dariya ba. Amma tun dai kana da farin ciki da ƙwaciya hankali za ka iya dariya. Ama ni abun da yana bani dariya ke na gaskiya.

Eh sabulu da ina amfani da ci inyi wanka shine dudu osun. Ai shi sabulu din yana da kyau sosai ko da kana da pumpus a ido. Im ka yi wanka da shi sabulu to pupus din za su kare dukan su shi ya sa ina so wanka da shi.

Eh ina saya abubuwa da dama a kasuwa. Kama kaya na sakawa wando da riga, takalma da fuluna wanda su yi mun kyau shine zan zaɓa sai in saya inzo da su gida na kuma in yi amfani da shi.

Eh, abincinde na ke fi so shine tuwo, ace tuwo sokora. Ina fi so inci tuwo sokora sosai ace ma kowane lokaci ma na yarda. Ko ace ko wani ranaa, na yarda. Na so inci tuwo sakwara sosai sosai.

Muna da madubi sosai a gida, akalla kaman guda goma. Saboda kowa yana da nima, nashi wanda yana kallo. Akwai na bango wanda kowa da kowa zai kallo, kuma akwai wanda kowa ya ajiye nasa. Ko wani lokacin da ya ga dama zai duba kansa.

Eh sosai ma ina hawa keke, ina iya hawa kuma ina hawa har yau har gobe ina hawa. Tunda bani da kudin sayan mota ba kuma ban saya mota kuma to ai hawa keke na gani ya zama kamar dole ne, ƙo in cewa wajibi ne a gare ni. Ina hawa idan zan je aiki, ina hawa keke in je aiki.

A'a na fi son zoma a kujera fiye da taburma, saboda ka zoma a kujera zaka yi daidaita, zaka zauna kan daidaita. Amma zoma a taburma kamaka zauna a kasa ne, saboda haka ni dai na fi zoma a kujera fiye da taburma.

A'a, ba kullum ne ina sa bel lt ba. Ba na sa bel kullum ba saboda wate rana tuffafi da ina sa ba masu bel bane. Ba masu wanda suna da bel bane balle ta ma ace in sa bel. Ba na sa bel kullum ba.

Ina ci abincin dare ne a misali ƙarfe bakwai. Ƙarfe bakwai na yamma ci yanayi to aƙalla na ci abinci na gida na dare. Baya na ci abinci sai in kwanta, bina sai da safe kuma.

Nafiso in ba yara masu karatu kyautan takardu a fagen boko, ba su nasu a fagen islamiyya, suma in ba su wato kama Alqur'ani haka in ta rarraba masu kyautan da Nafiso ba ya dawaki na.

To gaskiya ina jin daɗi domin ka yi aiki kuma anbiya ka hakin ka. Dole ne ka ji daɗi abun da aka biya ka. In an biya ni albashi, ina ji daɗi saboda zan yi amfani da kuɗi in biya buƙatan ma kaina wanda nake so in biya.

Eh, idan na samu ayuka kamar na samu aiki, ina rabawa da su, su ma su yi saboda su ma su don samu kuɗin su. Aikin da ba zan iya yi ba, ayyukan da ba zan iya yi ba, zan raba wa waɗansu saboda su ma su yi, sai su don samu abin da za su amfana da shi.

Na fi so miya me zafi ba mai sanyi ba. Saboda miya me zafi ya fi daɗi in za ka ci abinci. Amma ka ga miya sanyi, taya za ka ci abinci? Sai ma zai saka ma ka yi amai. Yauwa, saboda haka na fi so miya me zafi in ci abincin da shi.

Eh, tabbas wannan wajibi ne kuma sosai. Ina rufe bakina lokacin da ina hama. Ai, wannan wajibi ne kuma dole ne in yi shi saboda tarbiyya ne mai kyau ka rufe baki lokacin da kana hamma. Kuma na'am haka ni ke yi, ina rufe bakina duk lokacin da ina hamma.

Eh ina aiki tare da kungiya ne, da amana da kuma biyayya da bi umarni na shiga abunda daya ce ayi shine za, ayi. In akwai shura sai mu zauna mu tattauna muyi shawara kuma mun ga aiki muyi ai tafiya dai dai yadda ya kamata yayi tafiya.

Eh sosai ma ina buga rubutu da sauri sosai. In ka bani rubutu in yi maka, ina so in gama shi da wuri. Lokacin da kaima ba ka tsammani zan gama ba, zan gama wannan rubutun kaima za ka sha mamaki sosai cewa ah, yanzu, yanzu na gama.

A'a, ba na shirya takalma a gida ba, sai dai idan zan shiga ɗakina shine zan shirya takalma. Amma ba wai in shiga gida in shirya takalma ba. Ba na shirya takalma a gida, amma zan shiga ɗakina na kwanciya sai in shirya takalmana haka na ke yi kuma haka ne tarbiyya na yake.

Ba ma buki rana haihuwar mu ba sai dai mu de mun san cewa ai wannan rana haihuwar mu ne, mu zauna kawai mu yi murna cikin zukatanmu ba sai lalle muyi wani baki cewa yau rana haihuwar mu ba.

E sosai da sosai mai na saya kaya a yanar gizo, kama waya de kuma laptopna de TV de sorasu. Ina saya kaya yanar gizo ba yau ba sau daya ba kuma basau biyu ba.

Eh ina amfani da matashi guda biyu ne a wurin kwanciya na. Zan kana shiga ɗakina ka duba gado na, zaka gan matashi guda biyu ne. Saboda watakila zan iya yin baƙo wanda zai kwana dani. Shiyasa ina amfani da matashi guda biyu.

Eh, ina magance koke-koke ne da hanyar juyi kamar haka. In kira shi wanda yake da damuwa, in ji bayaninsa menene yake faru. Bayan na ji bayaninsa sai in ɗauke mataki ka gawa. Bayan na ɗauke mataki sai in bashi haƙuri domin mu samo zaman lafiya da juna.

Eh, Tabbas ina neman izinin hutu ne wurin ogana, kuma idan nace zan mishi bayani ta yanda zai shiga, zai gamsu da ni. Zan mishi bayani ta yadda zan fahimta, abun da ina so inje in yi. Bayan na mishi bayani, idan ya bani cewa inje sai inje, in ya ki sai in bari.

A'a, ba na can magani kullum ba saboda ina da lafiya na. Sai dai in dan bani da lafiya shine zan iya saye magani in sha. Amma ba na ca magani kullum ba. Alhamdulillahi Allah ya taimake ni, bani da wani larura da zan ca magani kullum ba. Sai in zan bani da rashin lafiya shine zan saya magani in sha.

Eh ina motsa jiki kullum da safe, zanna fita sai na motsa jiki, idan gudu na gaya angwa, inje fit idan exercise sannan in dawo. Kafin in shirya sai inje wurin aiki ina motsa jiki.

Ina gaishe da mutane ne da girma ma wa. Kama misali, inda safe ne in ce ina kwana, in kuma da yamma ne ina wuni. In gaishar da mutane wanda na samesu a zaune ko kuwa a saye ina gaishe su.

Eh wuri aiki mu wuri ne wanda angina shi sosai yana da fadi kuma akwai mutane sosai wanda suna aiki a wurin. Yana da zik kala kala, zik kolo guda uku ne an rufe guraren.

Eh ina tafiya da sauri, inta kama ina tafiya da sauri kuma na iya tafiya da sauri sosai saboda idan ina son inje guri da sauri. Dole ne zan yi tafiya da sauri, idan na bi a ƙafa kenan na iya tafiya da sauri sosai.

Ina Najeriya zafi ne da abubuwa kamar samuruwan zafi, yi waka, isa kayan da ba su da nauyi, bude wata taguna da kuma kofar sai iska yaɗan samu ya shiga saboda ya rage zafi.

Eh, ina ajiyar foton wayoyina a galari. In ka na shiga galari a wayana, ka na buɗe duk fotuna na suna a wurin, suna a galari. Ba na ɓoye fotuna na ba. In ka na shiga za'a ga komi a galari.

Eh tabbas, ina iya ƙunna wuta, ko wane wuta kuwa, koh wutan lantarki, koh wutan nefa, koh wuta a wayana, koh lighter, ko ashana, ni dai na ƙunna wuta, kuma ko wane wuta na iya ƙonawa.

Eh na'am tabbas ina sanya agogo na a hannu kawai da rana ma musamman lokacin da zan fita na je aiki in sa agogo na a hannu sai in tafi wurin aikina. Na dawo ina dawo wa sai in shirya aje in Allah ya kaimu da safe kuma dan na yi wa kaina shida saboda wuri aiki sai in sake kuma in dauki agogo na in sa a hannu na.

Eh, sosai ma ina rike lema lokacin da ana ruwa, saboda ƙarin ruwa ya zo ya jiƙe mun jiki ba. Sha sa in ana ruwa sai in samu lema na ina da lema na ma. Lokacin da an fara ruwa sai in ɗauki lema na. Duk wurin da zan je, zan je tare da lema na saboda bana so ruwa ya taba ni ba.

A'a, bana rowa gidan fim ba. Bana rowa ba, bana kallo ba kuma bana rowa ba. Ban iya ma rowa ba. Balatana ce inje inyi rowa a gidan fim. Ba zan iya ba kuma bana son iya kuma bazan taɓa yi ba kuma bazan yi ba.

Gidan abincin da nakefi so shine Chicken Republic. Da yawance idan naje guri aiki ina son inci, inci abinci sai in shiga wato Chicken Republic inci abunda ina son inci sai in fita kuma in sake koma wurin aikina.

Ja da wale aiki mu yana farane daga rana Litinin zuwa ranar Juma’a, kuma ko wane rana muna zuwa ne a karfe takwas kuma mu rufe a karfe uku na rana.

Yanda nake tafa ina tafa ne yayanda hannayena guda biyu sai in haɗa su a wuri ga sai in tafa. Kuma tafa wannan ba wai aka koya fara tafa ba, sai dai wani abu ya burgeni ko kuwa wani mutum ya yi abu yanda ya kamata shine zan tafa masa.

Tufafin da na fi so shine shadda. Shadda color fari sat shine na fi so. Shadda duka mun shadda me kyau sosai kuma idan nasa shi me kyau shine na fi so in saka a kullum.

Eh ina zuwa aiki a lokaci daidai. Bana son wuce lokaci ba saboda ya saba ka'idar aikin mu. Bai kamata ce a nuna muka lokacin da ana zuwa aiki kuma ka zo sai ka saba. Ba na yi haka kuma ba na son yi. Shi yasa ina zuwa wurin aiki a kai lokaci daidai.

Eh, abun da yake ba mu ƙwarin gwiwa aiƙi shine mun yadda da maigida mu kuma mun san shi ne mutum ne mai saurare mu, mutum ne mai adalci, mutum ne wanda abun ya faru, zai dauki ma taki ya gani cewa komai da komai ya daidaita. Shi ne ke ba mu ƙwarin gwiwa aƙi mu shine za mu ciga ba.

Eh tabbas ina gina dangantaka ta kasuwanci na ne da hanyoyi kamar haka. Kira kostomomi yi musu bani gama da wato kasuwanci na, maimaita sa abin da zai iya ba ku yi musu bayani. Ai kasuwanci na mai kyau ga yanda yake, ga yanda yake sai zai su fahimce ni sai su zo.

Ina jagoranta mutane ne da amana da sosai da kuma adalci da gaskiya a tsakaninmu. Bana sauranci adalci ba. Duk wanda yana da wani korifik zai zo ya same ni. Na ba da wannan dama yazo ya same ni mu tattauna.

Zan iya tafiya a ƙafa na wato tsawon tafiya a ƙafa na kilomita huɗu zuwa biyar haka. Zai iya tafiya a ƙafa na kilomita huɗu zuwa biyar. Zan iya, kuma na taba yi ma.

Eh ina iya sosai ma, ina iya bayar da barkwanci. Dan lokacin da ina cikin farin ciki na, zan iya bayar da barkwanci a wurin aikina ko kuwa a gida da yanuwa na wanda muna zaune tare da su. Ina iya yi haka.

Ina so daffa kwai sosai saboda yana da muhimmanci kuma yana da amfani a jikin ɗan adam. Zan iya daffa tare da abinci ko kuwa in daffa shi damban sai in sa a cikin abinci ka sai na in faran ci abinci na.

Eh ina sauraron rediyo ne dama a ko wane rana. Ina sauraron rediyo ne saboda in ji labari abin da yake faruwa a ƙasan mu kuma menene yake tafiya a wannan ƙasa namu. Saboda haka dama yana da amfani ace mutum yana sauraron rediyo domin ya ji bayani kuma ya gani abun da yake faruwa a ƙasa ba tare da a gayamishi ba.

Ina guga akori na aƙalla sau biyu ko wanda rana. Ina goga hakori na da safe kafin in je wurin aiki kuma idan na dawo da yamma. Lokacin da zan yi wanka, sai in sake goga. Anihi wato hakori na kuma kafin in kwanta bacci.

A'a ba na samun horo a wurin aiki ba, saboda to abun da ace a yi ina yi kuma ina biyayya, ina biyayya ma wato shi maigida mu na aiki. Abun da ace a yi ina yi saboda haka ban bude sa a yi mu horo wurin aiki ba.

Muna da bokiti aƙalla guda uku a gida. Muna amfani da su ne, wa wurin wanka. Guda biyu na wanka ne, guda daya kuma wanda muna ajiye shi domin mu sa ruwa wanda za mu yi amfani da shi.

Eh Tabas, na ajiye kwafin bayanimu, na yi photocopy nasu sa in ajiye saboda watarana kada a zo a nima kuma a resa. Shiya sa, duk wani kwafin bayanimu ina anin ajiye su saboda watarana in za a tambaya su, za a zo a same su a nunna.

Muna yi taro a mako sau biyu. Taro ranar Monday da kuma ranar Juma'a shine ranar da muna taro. Mun zauna mu tattauna magana abunda ya shafe wato aiki mu ya za mu gyara. Masloli da muna da shi ya za mu gyara su domin mu samu shiga ba aiki aka muke yi.

A'a, ba na halarta cikin lokacin bacci ba. Asilin ma wanda yana yi ma da ya kutata da ni mana ji hanci, na ga kamar zai hana ni bacci. Ni da na kota, na kota kina ba na halarta shi, ba na halarta cikin bacci ba, ba na yi ba.

Eh ina biya kuɗi ta waya. Asalima yawanci kuɗi na wa da ina biya ta waya ne ina biya. Saboda komi abun da ya shafi kuɗi yana a waya na, ta banki na. Ina yi komi da komi. Matsalar kuɗi abun da ya shafi kuɗi a waya ne.

Eh ina amfani da kwamfuta saboda wurin aiki kana da dama. Ina amfani da kwamfuta ne, ina saving, ma to duk aikin da na yi, aikin da na yi ina saving na su a kwamfuta saboda watarana in samu wurin da zan gan su kuma in sake yin amfani da su.

A'a, ba na saya safa kullu ba. Sai ranar da na bukata saya koko, bana so in yi amfani da shi sai in saya amfani da shi. In ya lalace sai in sake sayuwani. Amma ba na saya kullu ba. Sai zanada bukata sai in je kasuwa sai in saya safa in yi amfani da shi.

Ina share ɗakina aƙalla kowane rana sau biyu. Inshare ɗakina da sasafe, idan na tashi daga bacci kafin inje wurin aiki. Sai na dawo daiki da yamma, in sake share ɗakina kuma kafin in kwanta.

Eh takalma na suna da yawa a kalla ina da takalma guda shida na da su a ɗakina. Yau na sa wannan, gobe in sa wani. Sai akwai wani kuma special wanda sai dai in zai yi tafiya da nisa shi ne zan sa su.

Ina son zama lokacin da zan na yi aiki na gaji, ko kuwa na tsaya na gaji sai in zauna, zama na kuma sai na dika fa in zauna. Ko a kujera ko a takurma ina iya zauna, in zauna a bina har in dai yi hutu.

Eh tabas ina bin ka'idoji aiki. Wannan dole ne a matsayina, na mai aiki, in bi ka'idoji na aiki. Saboda rashin bi ka'idoji na aiki, zai sa ku samu damuwa da watowa mai gidan ka a wurin aiki. Saboda haka ni ina bin ka'idoji wanda an bani, ka'idoji wanda an bani a aiki. Shine zamu samu zama lafiya a wurin aiki.

Ina kawo ababuwa acikin gidan mu an jaka jaka na sai in sa shaba ya rike woni kuma a hannu sai in hawo keke ko kuwa machine sai in tafi in saukar da su a gida. Haka na ke yi.

Eh tabbas na rubuta kashi kuɗin aiki kowane rana. Duk aikin da munyi zan yi lissafi ina rubutawa, in rubuta su saboda gobe a zo a duba a gani abunda a yi, abunda a samu, abunda aka shi, abunda ya rage.

Eh ina iya aiki bayan lokaci kamar aikin da yana so gaggawa. Me aikin da yana so ya tafi da aikin shi gaggawa yana so a yi masa kuma na duba lalurar sa sai in taimaka inyi aiki ko da bayan lokaci.

Eh, sosai ma ina kunna tsaron bature ina yinsa ne akowone rana amma ba wai ko wanne lokacine ba. Wata rana in yi, wata rana ba zan yi ba.

To ina jira layi ne a madadin mutanen da na zauna same su sai nima in shiga layi. Ba zan ce na zo na sami mutane sai lelei in shiga gaba suma. Ai wannan ba adalci ne ba. Tah adalci so ina yi adalci idan na samu mutane suna layi sai nima in shiga layi.

Eh ina musafaha da mutane sosai da sosai ma. Duk lokacin da na je wurin da na sami mutane, zai musabaha da su, muyi gaisuwa sosai da su kafin in bar wannan guri. Yana da kyau kuma ai abun da ya kamata a ce dan Adam ya yi ke nan ka sami ɗan uwanka kuyi musafaha tare.

To, a gaskiya nu na fi son zama a birni saboda ko yan zu ma a birni nake. Zan iya zauna a kauye ba saboda daruwa da dama, rashin, wuta lantarki, rashin ruwa da dai sauran su. Saboda haka ba zan iya zama kauyewa yanzu gaskiya.

Eh abinda nakeyi da yamma kafin in kwana shine zan na dawo, na share dakina, naɗan yi wanke wanke, na samu nayi girki, nayi sallah to sai kuma saura in kwana. Abun da ina yike nan kafin in kwana.

Eh ina kuna sanarwa app application na sanarwa ina kuna shi musaman kaman karfe huɗu sai ya tashi da ni domin a wannan lokacin ne ina tashi. Sa'a ina kuna application na sanarwa a ko wane rana.

Eh ina de sahanu a sakoni mu de dama awuri aki ko a gida ina de wato sahanu a sakoni namu. Me samma awuri aiki kama kostama suzo da aiki dole ne se na sa hannu akwe sahanu na a cikin wato aki mu aure ake da kuma a gida.

Eh ina sa hula. Da yawanci idan zan fita waje ina sa hula ko kuwa idan zan je masallaci ina sa hula. Saboda shi sa hula yana da kyau, musamman in za ka je wani guri ko kuwa za ka fita ka je masallaci kayi sallah. Sa hula yana da kyau. Shayasa ina sa hula.

Tabbas ina aje kudi na a banki. Da yawanci kudi na da in da su, in aje su a banki. Sai kadan daga cikin su kuma, in aje a gida. Saboda in dai ina da buƙatar dauka ko da rana na kai shi ba, ba sai da ina jan banki ba, zan dauka daga gida ne. Amma waɗanda na son ajiye su na ajiya, ina ajiye su a banki na ne.

Eh, ina amfani da body lotion ne. Mai wanda na fi so amfani da shi shine Wato body lotion. Saboda yana da kyau, yana da kamshi mai kyau kuma in na shafa shi yana gyara mun jiki. Sha sa ina amfani da shi kina Wato body lotion.

Ehh, ina iya jefa dutse nisa, na iya jefa kuma na aya jefawa. Ai jefa dutse nisa bawani abune de wahala gareni ba. Saboda na saba yi kuma har yanzu inan inayi, zan aya jefar da dutse yakai wurin mai nisa.

Eh, ina yanke shawara a wurin aiki da gaskiya da amana. Zan duba in gani me ya kamata mu yi ya zama muna alkairi kafin in yanke shura. Bazan zo kawai haka in tayin maganganu ko kowa in yanke shawara a raina ba. A'a, sai na nemi ra'ayi waɗansu wanda muna aiki tare da su kafin na yanke shawara.

A'a waya na baya cika ajiya ba, saboda ai shi waya abu ne wanda zai iya lalace ko kuwa zai iya mafadi ko kuwa ma zai iya sata makashi. Kaga duk wadan nan waya ba abu ne za ka ce wai yana cikin ajiya ka, za kai amfani da shi ko kuwa abu nawa da watarana zaka samu riba ba. Saboda haka waya baya cikin ajiya.

Eh ina mike jiki da safe ko da rana, saboda yana bani ƙarfin jiki. Yasa jiki na yayi ƙarfi sosai. Shiyasa ina mike jiki da safe a ko wani rana.

Eh ina haɗu da abokan cinikina daga kasuwa, waɗansu kuma daga wayoyi. In nema nomba su, in kira su, in yi musu magana ko in yi musu bayani na wato sana'ana. In suna so sai su zo mu haɗu muyi sana'a. Waɗansu kuma sai a kasuwa muna haɗu kuma in yi musu bayani.

Abun da nake yi domin in ya ye lafiya na shine, in miƙa jiki ko woni rana da safe, in tabbatar cewa ban ci ko in sha abun da ba shi da kyau ba. Sai na gani abu yana da sarki, in tsarkaka shi kafin in ci ko in sha. Yi haka ne yana bani ƙwayan guruwa na wato kiyaye a lafiya na.

Abinda nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, zan shiga gidana, in shiga ɗakina, in kule ƙofofina, in kule tagana na ɗakina, sai in rufe ƙofa sai in kuma in ajiye wato abin da ruwa zai zuba. Abu je kama roba ko kuwa randa.

Tebur na mu awurin aikin mu yana da faɗi sosai, yanda kowa da kowa zai iya ajiye abun aikinsa, ko ya ajiye bag nasa, takalman sa da kuma kayansa a wannan tebur. Shi yasa tebur na wurin aikin mu yana da faɗi sosai kennan.

Eh tabas ina fara aiki kullu kowerana a ƙarfe takwas na safe. Duk ƙarfe takwas na safe na tabbata ina wurin aiki kuma na fara aiki ko haka muke yi a wurin aikin mu.

Rana da ina gani mafi kyau a mako a gare ni shine ranan Juma'a. Ai shi ran Juma'a babbar rana ne. Sa ranan da ya fi kyau a gare ni shine wannan rana, ranar juma'a kenan.

Eh tabbas ina ji kukan zakara da safe, saboda a gurin da nake akoi zakara da yewa ma. Dukkan da ranan da safe ina ji kukan zakara, ba ɗaya ba ba sau biyu ba. Sau yawa ma ina ji kukan su.

Ina zuwa kasuwa ne a ranar Juma'a ko wane Juma'a. Saboda duk ranar Juma'a ita ce kasuwar mu wanda ya fi kusa da mu a garinmu. Shiyasa ina yawan zuwa kasuwa a ranar Juma'a kenan saboda ya fi kusa da mu.

Eh ina kulle kofa kullum a ko wane rana musamman da safe da zanje guri aiki. Na shirya sab na gama sai in kulle kofa na mu rufe shi da mukulli kafin in tafi guri aiki. Wannan ya zama kamar wajibi na gare ni da in kulle kofa na ko wanda rana, in kulle kofa na kullum kafin in fita waje inje guri aikina.

Sa hannu mu a ɓero ne muna sawa kuma ba shi da wuya, amma sai mu wanda muna wuri shine mu sa da za mu sa. Mbaka aiƙi tare da mu, ba za ka iya sani ba. Ma muna sa ne a ɓero ne.

A'a ban iya ba kuma ba na son in yi ba. Bana son in koya ba, saboda ban iya ba kuma ban taɓa koya daga baya ba. Saboda haka ban iya ba kuma bana son in koya ba.

Eh tabbas ina iya sallen igiya. An yi sanin igiya babu nauyi da wuya ba a gareni. Ina sallen igiya sosai. Akowane lokaci da na ga igiya zan iya salaka shi ko kasa igiya shewa bazan iya salaka ba ni zai yi kokari na gaishe wa. Eh, na sallaka igiya duka.

Muna amfani da su Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter da saura su. Muna amfani da su sosai gaskiya. Dukansu na amfani da su kuma suna awayana.

Eh ina da dabbobi a gida. Ina da kaza, ina da rago, ina da tunkiya, ina da saniya, duk ina da su a gida. Kuma ina kula da su kullum saboda su ma su samu su ci abinci.